To rana mafi kyau a mako, ita ce ranan Juma'a, Juma'a tana daga cikin ranaku mafi, mafiya kyau a cikin mako. Hmm, Juma'a ce rana mafi kyawu a cikin mako. Amma wasu suna ganin kamar Litinin tafi ko wacce.